Ku bamu labarin, um, rana ta yau da kullum a aikin ku ko abin da kuke koyawa ko, ko kowace rana. Eh gaskiya abin da nake yi kowace rana shine da safe idan na tashi, kafin na yi bacci nakan shiga bayi, na yi fitsari na yi tsarki, na yi alwala. Idan na yi sallah, na fito sannan sai na yi wanka. In na yi wanka sai na zo na karya a gida sai na shirya na tafi wajen aiki.

Ka gaya mana game da mutanen da kuka gama wani aiki tare. Eh gaskiya, mutanen da na gama aiki dasu tare mutane ne masu hankali kuma masu riƙon amana sosai. Saboda munyi aiki, mun rabu lafiya kuma kowa an sallame shi, an bawa kowa haƙƙin sa, kowa ya tafi saboda ba ma hayaniya da su. Ba mu saba samun matsala da su ba.

Wane labari ne ko littafi ya zauna a zuciyar ku har yau? Eh, littafin da ya zauna a zuciya na har yau shine mafi daɗi shine The Book of Love. Ya koya mun karka nemi ka nuna ma-ma-mastern ka ka'iya, saboda in ka nuna mashi ka'iya to kaga kamar kai ne maigidan shi.

Ku gaya mana game da, game da aikin kula da marasa lafiya. To aikin kula da marasa lafiya wani ɓangare ne na aikin asibiti wanda akwai daga cikin ire-iren masu kula da marasa lafiya. Akwai kaman doctor shi ne zai zo ya yi prescription a kan bayanin.